Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh nakan sha ruwan 'ya'yan itace. Ruwan kamar kwakwa da kuma ƙwara wanda ake yin giya da shi ba irin giya wanda ke bugar da mutum ba. Ina sha waɗannan.